A'a nakan bi ka'ida, daidai gwargwadon yadda kowa yakan bi, ba tare da na shige ma wani ba, ko na janyo wani, na shige gaba. Ina bin layi daidai yanda kowa yakan bi, ba tare da na yi, na bi son zuciya na ba.

Zogale da rama da kayan miya, hakanan da ƙuli ƙuli, alewar na abu da kuma abun da ya danganci, ci ɗan wake da mai da yaji, to duk ina san.

A wannan kuma maganan tsafta da zarar na tashi da sasafe nakan share ƙofar gida da kuma cikin gida. Domin haka zaka ga muhalli ko inda kake zaune da tsafta yana daɗi sosai saboda zuwan baƙi da sauran mutane.

Ba ko ina ba nakan zaɓi gurare na musamman so da dama kuma hakan nan inna na tafiya ko ina zauna a wuri ɗaya ba ko ina ba. Saboda abu ne wanda in wani ya gani zai iya tayar mishi da hankali to nakan samu wani guri saina zuba ko saina rufeshi da ƙasa.

Abin da ya danganci aikace aikace na gida, ba wanda ba ma taɓawa gaskiya. Kamar yanda ka sani muna barin ma, wani lokaci mata da suke gida amma abin da nake share share da goge goge muna yi, musamman a ɗakunan mu.

Gaskiya na fi son kallon fina-finai, ah abunda ya dangan ci America, ah China da sauransu ina kallon irin wannan fina-finan.

A nakan yi amfani da gudi a ɗaya kawai wadda na saba da shi gaskiya, ban cika shiga nan in shiga nan ba. Hmm.

A kaso naga an samu canji musamman samar da walwala da jin daɗi a tsakanin ma'aikata a kan nan da bi hakokin su. So lallai nakeso lallai in ga an samu canji a wannan bangaren.

A nakan sa turare sosai. Musamman zan je fira ga ko cikin mutane, ko inna yi ado lalle nakan sa turare. Ni mutum ne mai son turare sosai.

Eh kaman sati lahadi, to wannan shine daidai lokaci sanda babu aiki za ka je kaɗan je gurin motsa jiki. A abin da ya danga ci ƙwallan ƙafa, a ƙwallan kwando da sauransu.

Eh a lalle Abu saboda mu yanakin ba mu an iska haka nan domin baka sa gilas wannan iskan yana cutar daga zan sama an kana tuki a kan mashi.

A'a, ina bana ba gaskiya ban cika mu'amala da wani abun ba kusan kallon paɗuwar.

Kaman a kamuni, gaskiya muka ajiye bayanan mu hakannan a wuri na musamman. Abun da ya danganci a rubuce rubuce da sauran su toh akan yi kwafi a aji. Kwafi original.

Abun da ya danganci ahh kaji da tolo-tolo da agwagi, to duk mukan kiwa tasu anan gida da agwagi.

Aman abun da ya danganci ƴan uwa abokan arziki da kuma yan kai su kawo kayayyaki masu kayan shaye-shaye da abinci kala-kala hakan nan.

Ba kullum ba gaskiya. Eh, magani ba kullum nake shan shi ba, in dai ba irin abun da yake so ya ga jiya ba.

A'a mu a nan gaskiya babban abin da za ka yi kam kuman maganan abinci, abincin da na fi so gaskiya aa abun da ya danganci shinkafa da wake da kuma kifi haka dafa dika ko kuma shinkafa da wake da nama da sauran su ko kuma shinkafa da wake da ganye.

Mm, kaman abunda ya danganci, to bandai fahimceku ba lallai indai zan yi abun nan, kaman in zan kwanta nakan ajiye ta, a ba ma kusa da ni ba, nesa dani saboda abin da na sani ke nan game da kariyar da za ka samu. Da kanta ita makanta wayan, to nakan kashe ta kuma in tura ta gefe da ni.

Eh, mu kan yi hakan gaskiya, lokaci-lokaci ya danganta de da yanda al'amuran ya kama.

Alallai wannan tambaya ta yi. Ni mutum ne mai addu'a lallai a rayuwa, musamman idan na je wurin ibada na gaskata ne addu'a yadda ya kamata.

Alallai zan kwanta kamar abin da ya dinganci ƙofar gida, to nakan kulle shi sannan kuma da shi kan shi nan ƙofar ɗakinmu na cikin ɗaki duk nakan kullesu saboda samun kwanciyar hankali da tsaro.

Gaskiya na fi son fanka. Da dama na fi son amfani da fanka saboda Ac, sanyin shi yana shiga cikin jiki. Wannan kuma ni a tunani na zai iya cutar da ni to gaskiya na fi son amfani da fanka sosai.

Gaskiya tebur ɗinmu koman yana ɗaukan mutum biyu ne. Yana da fadi sosai, ta yanda za ka ajiye kwamfuta da sauran document na.

Kai lallai wannan tambaya na ji dadi saboda wannan shine babban abun da yanzu yawancin mutane suka rasa. Ta yanda za ka ga wanda ya zo siyan kaya a wurin ka, za kai ƙoƙarin ka ƙulla alaƙa mai kyau da shi ba ta yadda gobe zai dawo kuma har ya ƙara kawo maka wani.

Gaskiya da yake yi muna samu, ah, kulawa da kuma adalci tsakanin su. Gaskiya ba abin da za mu ce sai dai godiya. Suna ƙoƙari sosai.

Uhm, banda wani guri. A'a na san dai akwai Dropbox, wanda apple ne, application ne wanda na ɗakko shi, akan iya tura hotuna, nan gurun, sannan kuma sai abun da ita wayan ta zo da shi, kamar abin da ya ci galari da sauransu.

Tsin tsaya gurin share-share to na fi amfani da tsintsiya mai laushi ko kuma ita in tsintsiyan kwakwa. Tsintsiyan kwakwa ko tsintsiyar laushi duka ana amfani dasu gurin share-share na gida.

A da safe gaskiya na fi samun kuzari sosai. Da yamma kuma lokacin ka dawo da gajiya da sauransu sai da kai wana kuma ka ragowo lokacin ka, ka samu ka kwanta. So gaskiya da safe na fi samun kuzari sosai na tashi in jini da ƙarfi dai da zan iya, iya komai.

Ni fa ganin gurin ba aikin jarida yake ba ko kuma aikin, ah, tsaro na ƙasa to dai ba wani abu ya faru min muhimmi a gaba na bincika.

Eh kamar wannan kin ji namun da indai ba wani abu ya zo ba na tsoro ko na firgita, hakan nan ba wanda zai kai ni inje inyi tsalle igiya ko kuma na kasance a gurin, gurin horar da ma'aikata.